Menene abin da kake tunawa daga yaron? Gaskiya ina tuna abubuwa sosai, musamman ma lokacin da mutum yake yarinta. Akwai abubuwan da ba zan taɓa mantawa ba. Wani abin mutum ma bazai taɓa sanin yayi ba. Amma idan mutum akwai waɗansu abubuwan da duk yanda aka yi, mutum bazai taɓa manta su ba. Kamar misali ace abokanai makaranta lokacin da mutum yake yaro, irin abubuwan da suka yi a makaranta da sauransu da irin malamansu da irin wuraren da suka tafi daga makaranta, ko ziyara ne ko wani biki ne na makaranta. Ko a ce misali, natija wanda mutum ya samu duka daga makaranta. Irin wayen na abubuwan mutum baya mantawa, ko musamman ma waɗanda aka mishi na alheri ko kuma waɗanda aka mishi na ɓacin rai. Musamman ma in aka ci abokanshi na jikanshi ko kuma malamanshi wanda suke koyarwar su. Babban abin da bazan taɓa mantawa shi ne, mu tun lokacin da muke ƙanana muna makaranta wanda akwai ilimi na addini kuma akwai ilimi na zamani. Saboda mu gidanmu ba, ba gida bane wanda suka da mu da ilimin zamani kawai har da na addini.

Wane irin tufafi ka ke fisso? Tufafin da na fiso ni ma gaskiya ina son sabon kaya. Kuma a cikin sabon kaya ina son farin kaya. Duk lokacin da zan yi kaya ina son in ɗinka farin kaya. Duba da yanayin yadda mutane basa son farin kaya saboda yana da wuyan sha'ani musamman ma a wurin ɗaukan datti da sauransu. To amma ni gaskiya ina son farin kaya kuma ina kula da shi. Yanda nake kula da shi kuma ina sawa so dai ne. Idan nasa so dai kuma ina yi ma shi wanki mai kyau na daidai saboda in tabbatar da cewa na cire dattin shi, ba datti wanda ya zauna a jikin shi kafin in sa. Gaskiya mutane basa amfani da sabon kaya misali fari saboda yana da wuyan sha'ani. Musamman ma idan mutum ya kasance wurin nashi wuri ne mai ƙasa da sauransu. Amma idan kana irin unguwa wanda babu ƙasa da yawa gaskiya ɗaukan datti da wuyan sha'ani yana ɗan raguwa. To amma idan ya kasance kana unguwa ne mai ƙasa kuma musamman kana tare da yara to dole ne sai ka yi.